Eh a zahirin gaskiya akwai ƙa'idodin da na ce bi akwai kuma wa'andazambabbi. Ƙa'idodin da na ce bi na farko sune, aiki ina aiki ko ba'a ce in yi ba, akwai wa'anda zaga ka, he an in sukade wurin aiki. To dole sai ance su yi kaza sannan zasuy. Sai an ce su yi kaza sannan zasuyi da abin da ya kamata a ce sun yi ba za su iya yi da kansu ba sai an masa magana. Sai kuma zuwa da wuri a wurin aiki shine babban abu wanda kowa ya ake san yadinga ya kasyaance ringa zuwa aduk lokacin da ya tashi tahi ya wurin aiki.

Eh, yake bamu ƙwarin guiwa a hukumar mu, ba abun da yake bamu ƙwarin guiwa komar yadda mutane suke zuwa suke sayan kayan mu, yadda muke gyara kayayyakin mu a ko da yaushe. Ko da yaushe in ka zo zaka iske fes fes ba tareda da wata matsala ba. Za ka iske su a gyare. Babu woni dotti a cikin babu woni datti a ciki kuma yadda mutane suke yabawa da ci yana ƙara mamu ƙwarin guiwa wojen dage damse warmu ko mungal ko wone lokaci in aka zo za mu dinga gyara kayan masarufin sakamakon wa'ansu zakaga basu gyara. Yadda aka kawo ci haka za a yi amfani da ci. To wannan abun shine yake bamu ƙwarin guiwa a wurin aikimu saboda mun yi fice da kowanne.

Eh akwai bukukuwa da yawa wanda na fi so. Da farko akwai bikin sallah, sannan akwai bikin maulidi, sannan kuma akwai biki normal wanda ake aure. To a cikinsu na fi son bikin sallah saboda ta bikin sallah, biki ne wanda ake yi kowa da kowa da uwat al'umma. Biki ne wanda ake yi kowace al'umma suna fitowa a yi shagali. In ƙaramar sallah ce a yanka kaji, in babbar sallah ce a, babban sallah ce kuma a, babban sallah ce a yanka rago, a yi layya, a ci nama, a, a ji daɗi, a yi sanwa da abinciccika, a sa sabbin kaya. Bayan an sa sabbin kaya a tafi ga masallaci sallar idi, to wannan bikin shine biki wanda ya yi burji ne. Sakamakon biki ne wanda dukkan Musulmai a ranar suke yin shi. Kowa zai zo ya ci kwalliya, ya sayi ado. Can an yi abinci kaje kaci, can an yi abinci kaje kaci gida, an yi abinci kaci ga nama, ga nama, ga lemuka, ga kuma kuɗin da za ka samu na barka da sallah, wanda za ka samu kuma da wanda za ka ba da. To wannan dalilin yasa bikin sallah shine biki na farko wanda ya je burge ni a rayuwa wanda kowane yaro yana sha'awa, yana sha'awa shi. Sai kuma biki na biyu bikin maulidi. Bikin maulidi biki ne wanda ake yi dan tuna da haihuwar fiyayyen halitta Annabi Muhammad wanda kowa a wannan lokacin kowa da kowa yana hitowa a, kowa da kowa yana hitowa domin a yi bikin, domin a yi bikin maulidi. Kuma bikin maulidi ya kasu kashi kashi kuma mu anan jihar Kano muna yin bikin maulidi aƙalla guda uku. Ana yin bikin maulidi na Islamiyyu wanda 'yan Islam, 'yan Islamiyyu ne su suke zuwa su shiga wannan maulidi. Eh kuma akwai maulidin gidan Abba Apu wanda fi ma na Abba, na gidan Abba Apu ne fi ma ana zagaye. Wannan kowa yana da dama fitasai kuma bikin zagayen maulidin duka gari. Sai kuma wannan biki ne wanda ake yi wanda kowa da kowa yana zuwa. 'Yan Kano su zo, 'yan Yabba su zo, 'yan Gombe, 'yan Sokoto, 'yan Inani, 'yan Nijar saboda biki ne wanda ake yi na maulidi na duka gari wanda kowa da kowa yana zuwa zagayen maulidin. Sai kuma biki, biki na uku akwai bikin, akwai bikin, biki na aure. Shi ne biki na uku sai kuma wannan bikin ana yin shi ne domin ɗaura ma, ɗaura aure wanda ba ko da yaushe ake yin shi ba sai in a cikin dangi ko 'yan'uwa wani zai yi. To shi ne za ka ga, za ka, za ka je wanda aure ne na yau da kullum wanda kowa ya sani. Amma waɗansu za ka ga al'adarsu daban take ta aure. Waɗansu kuma Musulmai kafin ayi aure za ka biya sadaki, za ka bayan ka biya sadaki za ka yi lefe bayan ka yi lefe za a ɗaura aure. Bayan an ɗaura aure za a kai ma matarka gida da komi da komi, duk wa su, buƙatu waɗanda suka, suka shiga za a yi su bayan an gama kowa ya watse.

Ka, wallahi fadan gaskiya. Kallon madubi na ba ni, ba, ba ko da yaushe nake kallon madubi ba. Saboda zakaga madubi shi yawanci mata ne suke amfani da shi wurin duba. Wanda su kullum in za su yi kwalliya, sai sun duba shi. Amma kai na miji ba wani duba madubi kake ba sosai. Mata gaskiya sun fi duba madubi. So gaskiya Allah ya hanan gaskiya bana da wani adadi wanda nake kallon madubi sai dai kawai in ta kama sati ɗaya, sati biyu har wata ɗaya. Kana har ganin ma yazo ya wuce, ban wani tsaya na kalla madubi ba ko wani abu makamancin haka. To wannan shi ne haƙiƙanin gaskiya akan adadi, adadin, adadin sau nawa nake kallon madubi a rana.

Eh, a zahirin gaskiya ba kyautar da na yafi son badawa kuma kyautar kuɗi. Saboda kyautar kuɗi itace babban kyauta wanda zaka ba yaro ko babba wanda zai ji daɗinta. Saboda su kuɗi da inda kaje zaka iya sayan duk abin da kake so. Sakamakon a baka wani abun can da ban dole sai dai kai kayi amfani da shi ko kuma kaje ka sayar a baka kuɗi kaje ka sayi abin da kake so.

Zahirin gaskiya na fi son zama a saman teburi ko a kujera, saboda zama a kan kujera, na fi yawan zama a kan mukera bisa ga kowanne. Zama da nake yi na yau da kullum ko a makaranta ko a kasuwa ko a gida. Ban cika zama a saman tabarma ba. Kamar yanda nake zama a saman kujera.

Kwarai ma kuwa ina son abinci mai yaji, saboda ko a gida in aka yi sanwa in ba abu yaji ina ɗebo na ƙara cikin abincin. To wannan dalilin ne ya sa idan aka yi sanwa ko idan aka daka yaji to sai a ɗebi, rabi da kwata sai a ɓoye. Kingin kuma sai a basshi a cikin kula wanda zai yi amfani da shi ya yi amfani da shi saboda tsananin shan yaji wanda yake yi.

Eh a zahirin, a zahirin gaskiya ina son kaya hawa matattakala. Ina son hawa matattakala saboda ita matattakala in zaka huta, zaka hau ne ba tare da wata-- zaka hauta jikinka zai dinga motsawa. To wannan s-- hawa da saukowa wadda zaka dinga yi kana takawa jikinka zai dan ƙara lafiya ga wanda bai yi motsa jiki. Amma italanta gaskiya ban taɓa hawan ta ba tun da nake.

A zahirin gaskiya ni ba na iya ba da barkwanci. Barkwanci dai wan da zakaga mutane suna yi a cikin komedi ko cikin fina-finai ko na TikTok. Gaskiya kalan wannan barkwancin ba zan iya bada shi ba amma barkwanci muna magana da abokai ko wani abu makamancin haka. To wannan barkwancin lahialau ina iya ba zan dinga magana kuma ana dariya.

Eh, gidan abincin da na fi so shine restaurant. Akai wani restaurant wanda yake akan hanyar mu ta zuwa makaranta. Zaha ga mutane suna zuwa sosai, suna sayen abinci a restaurant ɗin. To wannan restaurant ɗin a zahirin gaskiya yana burge ni, duba da, duba da yadda mutane suke zirga-zirga. Kuma a kowane lokacin da na taɓa cin abincin restaurant ɗin sau ɗaya, na ci doya ce da kwai da miya. Kuma gaskiya na ji daɗin abincin.

Eh ina, a bayyanan gaskiya ne, babu wani hutun da nake samu wanda za ace ka bar ƙasar ka ko ka bar ƙasar ka ko wani wuri ka je can ka yi hutun ka. Gaskiya inda kalla wannan hutun ne, babu wani hutun da nake samu wanda zan je ƙasar waje ko wani wuri domin in ciyar da hutuna a can wurin.

Eh, abincin da yake sa in ji daɗi ko kuma abincin da yake nafi so shine shinkafa da wake da mai da yaji da latas, ko kuma shinkafa da wake da mai da-- shinkafa da wake da latas da miya da nama a ciki. Wannan in da miya ne, ya zamana akwai nama a ciki. Wannan shine abincin da na fi so a rayuwa ta, shinkafa da wake da mai ko kuma shinkafa da wake da miya da yanke-yanke a ciki kaman salad.

In ina a wurin aiki, ina a cikin rana ne, ina ajiye cikin rana. Aƙalla a rana ina iya shan ruwa kuma guda pure water na cikin leda aƙalla kuma guda biyar zuwa goma. Amma in ina a gida, duƙa a rana bai wuce in sha pure wata guda uku ba zuwa huɗu. Sakamakon ina wurin aiki ina a cikin rana ina shan ruwa sosai.

Eh, sa hannu na ba wani sa hannu bane ba me ya ko me wahala wanda za a ce mutum ya zo ya ka sa yinkalan shi ko kuma ni kuma ko kuma ni na mance shi. Sakamakon wa ansu za a ga sa hannun su yana da matuƙar wahala sosai. In za su yi sa hannu ba kasafai bane ba ka ga wani ya yi kalan sa hannun. Sai wanda ya tsaya a ka koya mai shine zai iya yin kalan shi.

Eh ina addu'a kullum ma na. Di wani musulmi in ya sallah kwara biyar, abrana yana yin addu'a, aljanna kuɗi ne, iyali ne, 'ya'ya na gari da sauransu. To dukkan wani musulmi a duniya in dai zai yi sallah ya gama, to in sha Allahu cikin sallolin, sallolin nan biyar za ka same shi yana, yana mai addu'a a cikinsu.

Eh ina amfani da email ɗiina wurin ajiye bayanai na saboda. Gudun faɗuwa ko wani abu wanda zai sa a zo a rasa kayan, a rasa abin da aka aje. To ina ajiye kamar fotona ko wani document nawa a ciki wanda saboda kada a samu matsala gaba ko wani abu ya taso. Ina ajiye su a ciki in na tashe in je in buɗe in ɗauko, in yo downloading in sauke su.

Eh ina iya dafa abinci amma ba kowane abinci ba ne zan iya dafawa. Cin abincin da nake iya dafawa abinci mai sauƙi ne wanda dole sai ka iya sanwa za ka iya dafa shi, shine ne indomie. Indomie tana da sauƙin dafuwa ta yadda duk wani wanda bai iya sanwa ba ko wani can da ban zai iya dafuwa ba tare da ya sha wahala ba wurin sanwa.

Gaskiya duk wani mutum da yake a duniya baya son hayaniya kuma hayaniya kala-kala ce. Akwai hayaniya wadda mutane za ka ji suna ta magana kusa da kai akwai kuma hayaniya ta rigima. Wadda a hausance in za ka duba an ace wane da wane ai sunyi hayaniya. To ba, ana nufin sun yi faɗa ke nan. To a zahirin gaskiya bana son hayaniya kuma ba ni kaɗai ba. Duk wani mutum da yake a duniya bai son hayaniya. Amma zakaga wadansu sun riga sun saba da hayaniya kamar, sun saba da hayaniya kamar mutane kalar Yarbawa ko Inyamurai. Za ka ji maganarsu basu yi ta a hankali. Za ka ga maganarsu basu yi ta a hankali, suna ƙwaratsi ko wani abu wanda zai sa in ba ka saba magana da su ba hankalin ka zai iya tashi ka ɗauka. Ko fada ake yi da su in kana a cikin gidanka ba a kusa kake ba. To amma in kana a kusa da su, to a wannan lokacin ne za ka gane ba rigima ba ce akeyi. Haka Allah ya halicce su duk in za su yi magana za ka ga ba su magana a hankali. A'a suna magana da sauri. Mutane da yawa suna, mutane da yawa in ba su saba zama da su ba zakaga. Mutane da yawa in ba su saba zama da su ba za su ringa jin tsoro saboda a tunanin su ko hadane ake yi. Shi ya sa mutane da yawa waɗansu, shi ya sa za ka ga yawancinsu suna saurin rigima, suna saurin rigima. Saboda mutum kana magana da shi, nomal magana yana magana da ƙarhi kowa na ji makota. To ina ga ace faɗa, faɗa kukeyi da shi. To ka ga shi ya sa za ka ga in suna faɗa ko za ka ga ana bige-bige ko hiɗɗo makami ko wani abu makamancin haka. To wannan ɗu abu ne na rashin lissahi. Ka zauna da kowa lafiya. A wuni lafiya, a rabu lafiya ba tare da wani hayaniya ba ko wani abu makamancin haka wanda zai sa a saɓa ko a bar magana ko a bar magana ko wani abu wanda zai sa a samu saɓani da juna. To wannan abubuwan sune, wannan ra'ayin shine ra'ayina game da yadda ni ke jin hayaniya. Ko hayaniya ta faɗa ko hayaniya ta magana. To ba kowane mutum bane ba za ka ga yana son hayaniya saboda ita hayaniya ba abu bane bame mai daɗi. Hayaniya ba wani abu, ba abu bane bame daɗi. Shi ya sa kowa yake gudun, yake guje mata saboda in ba ka guje mata ba, watarana za ka je ka sha wahala ne. Za ka je ka sha wahala. Za ka je ka sha wahala watarana saboda aka ce kai mai yawan hayaniya ne. To zakaga ba kowa ke raɓar ka ba, ba kowa ke son zama da kai ba saboda, saboda mutane ba su son hayaniya. Amma in ya kasance kai waƙaɗa hayaniya, za ka ga kowa yana maraba da kai, kowa yana son zama da kai, kowa ba zai ƙyamace ka ba, kowa a yi ma wani abu wanda bai kamata ba ko wani abu makamancin haka wanda zai zo ya sa a samu saɓani na zama, na zama yau da kullum ko wadda, ko wani zumunci.